An haiheni watan Rabiyyu awwal ne, wata na musulunci. Wata wanda kowa kowa alfahari da shi, wanda an musulmi wannan watan ne aka haife ni. Lokacin wannan watan, farkon shi yana kama, sai aka alamar haihuwa ya kama watan Rabiyyu awwal. Saboda wannan watan aka haife ni, ban mantawa da wannan watan na Rabiyyu awwal. Koyaushe na kai, ko shekara nawa na kai, ba zan manta da wannan watan na Rabiyyu awwal ba. Saboda cikin shi aka haife ni, cikin shi kuma na hwara tafiya watan Rabiyyu awwal. Cikin shi na hwara cin abinci cikin watan Rabiyyu awwal. Musamman ma wannan watan na Rabiyyu awwal cikin shi aka haife ni.

Na fi son malamin addini saboda abun da yasa nafi son malamin addini. Malamin addini shi zai bada abubuwa masu yawa. Zai koyama salla. Malamin addini inaso yi saboda yana koya min sallah. Ina so malamin addini ya koya min yadda zan yi ibada. Malamin addini ina so ne yadda zai karantar da kai. Malamin addini ina sone fiye da kowane irin malamai. Idan aka yadda zaka bautawa ubangiji ka samu tsira, zai koyama yadda zaka mu'amalanci jama'. Shiyasa nafi son malamin addini Musulunci fiye da kowane malami na duniya. Malamin addini ina son shi sosai fiye da iyaye na. Malamin addini shine babanka. Yafi babanka. Shiyasa nafi son malamin addini saboda kowane malamai.

Ina ajiye kuɗi a banki, saboda yadda nake ajiye kuɗi a banki, a can basa gara basa gumɗa. Kuma ko yaushe na tashi neman su, in same su yadda ya kamata. Amma ajiye kuɗi idan ba banki bane akwai wahala da ƙalubale cikinsu sosai. Shiyasa nake ajiye kuɗi, yadda nake ajiye kuɗi a banki kenan. Musamman ajiye kuɗi a banki yana rage maka wasu ɗawaiwanuwa da ajiyarsu da wahal ajiya. Anan basa lalacewa, shiyasa nake ajiye kuɗaɗe a banki. Musamman ajiye kuɗi a banki yana da asali, asali tun, tun zamanin zamana. Shiyasa nafi son ajiye kuɗi a banki, fiye da ko'ina.

Ina karatu kafin in kwanta sabida dalili masu yawa. Miye dalilin da ya sa ni ke karatu idan zan kwanta saboda neman kariya daga miyagun sheɗanu ke yawo cikin dare da masu miyagun bokaye masu jefe jefe in ka na addu'a idan zaka kwanta, sai ka samu kariya wajan ubangiji da wannan jefe jefen da wannan miyagun aljannu. Sannan kuma ina yin addu'a ne dalilin da yasa kuna cika ciki wannan daren. Wan wurin farin baccina nayi addu'a, shiyasa muke ƙoƙari ko yaushe nike ƙoƙari ko yaushe inayin addu'a kafin in kwanta. Neman kariya wajen ubangiji daga miyagun mutane. Shiyasa na nai sha'awar yin ko koyaushe na ƙoƙari inga na yi addu'a domin in kwanta.

Ina sanya turare sosai. Duka ini turaren da nake sawa ga ini zai iya kai kusan guda goma sabida ina zuwa wurare mabanbanta kuma ina son sa tubarau koyaushe. Da inke amfani dasu ko yaushe in ga na saka tubarau sosai saboda mun kariya daga haske mai illa ga ƙwayan ido sanan da iska mai illa ga ido da wani yayi da ke zuwa ya faɗa daga ƙwaya ido da sanno su cututtuka da ke yaɗuwa cikin iska masu shafe ido. Shiyasa nake saka, nake saka tubarau koyaushe idan zan fita ko ina, ina zani je ina iya sanya turaro. A wurin bacina ina sanya tubarau domin kula da lafiyar idanu. Musamman ido da kagansu su ne rayuwa, su ne jagoran ɗan adam, su ne tsani waɗanda ke takawa ya hangi nasaratai. Shiyasa na ba sa tubarau muhimmanci sosai.

Ina son alƙalami ne. Abin da ya sa ni ke son alƙalami shine saboda ina rubutu da shi, na ilimi, na ƙaruwa, ina--, yi shi ne neman lafiyar, lafiyata data ɗi yana da sauran jama'a. Ina rubutu da shi. Abubuwa da tani in rubuta sa ƙonni dashi ina rubuta wasiƙa da shi ina rubuta wasiya kafin in yi rauri rubutu. Alƙalami, biro, shiya sa nafin son alƙalami bisa ga fensir. Saboda fensir na malamai, na ɗaliban boko ne da na kamfanoni. Nani kune ɗalibin makarantar Arabiya ne shi zai yi amfani da fensir. Na fi so ne na alƙalami sama da fensir.